Eh ƙwarai dagaske, nakan yi ƙoƙari na duba kalanda kullum. Me dalilin na yin hakan kuma me dalilina na faɗar hakan? Dalili na yin hakan ko kuma dalilina na faɗar hakan shine duba kalanda yana da matuƙar muhimmanci sosai sosai a gareni sannan kuma a gare mutane gabaki ɗaya. Dalilina ko na faɗar hakan shine duba kalanda yana taimakama ƙwarai dagaske ka san yau wace rana ake ciki sannan kuma wace rana ake fuskanta a zuwa nan gaba sannan kuma wanna abubuwa wanna event ne za a gudanar da su a cikin wannan ranaku masu zuwa ko kuma wanda za su zo a nan gaba. Wannan yakan taimakama sosai da sosai ƙwarai ka sami labaran abubuwan da za su wakala a wannan rana ko kuma a wannan wata da ka duba kalanda. Wannan dalili yasa nake ƙoƙari duk yadda aka yi nake duba kalanda saboda na yi ƙoƙari na gano dukkan wannan ranaku da aka tsara za a gudanar da wani abu ba tare da wata tangarɗa ba.